In aka yi maganan mike jiki, ana maganan motsa jiki yadda jiki zai samu jin daɗi, miƙa ko miƙewa ko kuma ɗan jijjiga jiki. To kuma duk jiki yana son ya dinga samun irin wa'annan abubuwa saboda suna ƙara taimaka mashi musamman da safe. To ina miƙe jikina da safe in na tashi saboda yin miƙa nan yakan sa inji daɗi kuma in ƙara jin ƙarfi a cikin jikina.

In aka yi maganan muhimmanci, abu ne wanda yake da matuƙar fa'ida ko kuma kyau a tare da kai. Su kuma dangane da ayyuka su dole mutum abin da yafi muhimmanci zai tsara shi bisa tsari. Da ayyukan da suke da muhimmanci a tare da ni, ina tsayawa in tsara su bisa tsari ne ta inda ba za a samu kuskure ba ko ya ne, sai dai in dai ta Allah ne ta ƙaddara. To nakan tsaya ne in tsara ayyukan da suke da muhimmanci a tare da ni saboda muhimmancinsu.

To takalma abune da muke amfani da su domin kare ƙafafun mu daga a ɗaukan datti ko kuma taka abun da basu dace ba. Inda kuma waɗannan takalman mukan yi amfani dasu a ko ina. Mukan fita da su, mu je wurare kuma mukan shiga bayi da su. To adon haka nakan shiga a gida bana wannan da takalmina. Nam!

Akayi maganar abinci, abune wanda kesa nagarta da kuma a jin daɗi a jikin mutum. To abincin titi ya danganta, akwai abinci wanda shaguna ne na bakin titi, akwai kuma wanda a bakin titin ake kafa abinda za'a yi amfani dashi ko kuma inda ake saidawa. Wasu sukan tsaya suci a titi sannan kuma akwai wanda zakaga zagaya wasu keyi dashi a ka. To ni ina cin abinci a titi saboda inda nayi daɗa girki ko abincin da mutum yake saida to zansiya hanci.

Akayi maganin biki ana maganan abu ne na farin ciki, biki kuma kowa yana nan da su kala kala. Akwai bikin aure, akwai bikin haihuwa na suna kenan, akwai bikin ranan zagayowar haihuwa, akwai bikin gama karatu dadai sauransu, da bikin ajiye aiki ko ƙarin wani matsayi. To duk dai a ciki nafi son bikin ranan da na fara haihuwar ƴata. Wannan shine mahada bazan taɓa mantawa dashi ba wannan bikin.

Ƙasa suna nan kala-kala, wanda muke takawa. Akwai jar ƙasa, akwai brown, akwai mai laushi, akwai mai danƙo da dai sauransu. To mu dai a gidanmu babu ƙasa, saboda an riga an yi siminti. Toh, don haka babu ƙasa a gidanmu wadda muke takawa sai dai mun fita akwai ƙasa yashi wadda muke taka.

Ƙura dai abu ne wadda ke taruwa a hankali a hankali wadda iska ke ɗakko shi ya zo ya tara shi. Akasarin ƙura akan same shi ne daga iska wadda kuma yakan taso daga ƙasa ne. Ƙura in dai da iska dole ne za a same shi a ɗaki ta ko ina. Wadda wannan iska ya ɗakko ya ajiye. To ya danganta idan damuna ne ƙura yana da sauƙi. Idan da rani ne akwai ƙura. Haka kuma idan da bazara ne ƙura ma yafi yawa. To kowane lokaci da yanayin ƙurar da yake iya taruwa a ɗaki wadda zai sa dole sai an share. To ya danganta idan lokacin bazara ne zan iya cewa mukan share ƙura kaman sau biyar ko shida. Saboda daka share da ƙura ya taru. Da ka share da ƙura ya taru. Idan kuma lokacin kaka ne akwai ɗan iska amma ba sosai ba to za a iya shara sau uku ko huɗu. Haka ke nan za a share ƙura so uku ko huɗu. In kuma da damuna ne bai wuci a share ƙura so ɗaya ba a yayinda hadari ya taso ya taso da wannan ƙurar shi ke nan da zaran anyi ruwan sama gari ya jike to ƙura ya ƙare. To ka ga bai wuci a yi so ɗaya ba. Wata rana ma in ba a yi ruwan ba to babu ƙuran gaba ɗaya. Kaga kenan ba za a share ƙura ba. To ƙura share ƙura ya danganta ne da yanayi.